To, indai meye sunanshi indai wuri me nisa ne indai wuri me nisa ne inason menene ina son indai ruwa me wuri me nisa ne zanbi lift amma in wuri bame nisa bane zanbi matakala ne kawai ni bana zabi tsakanin wannan da wannan indai wuri me nisa ne lift inba wai nisa bane matakala na zan taka.